Yaya kake magance damuwa a aiki? To, gaskiya muna da watan asalin dabarurruka da yawa da muke watan asalin amfani da shi wajen watau asalin magance damuwa. Kuma shi damuwa da mutum zai magance shi, sai mutum ya san to wacce waton asalin irin damuwa ce kuma wacce matsala ne wannan damuwa za ta iya haifarwa. Idan mutum ya yi laƙadari da wa'yan nan abubuwa guda biyu, so nan take mutum zai iya watan asalin cewa ga yanayin da zai bi domin ya wato asalin magance wa'yan nan damowomin. To, alar misali kaman a ce a wurin aikinka, babban ƙalubalen da kake fama da shi ko kuma babban damuwan da kake da shi, shine na watan asalin maganan rashin zuwa aiki da wuri. To, idan kana da irin wannan matsala a ma'aikatarka, waton ma'aikatan da suke maka aiki basa watan asalin son zuwa aiki da wuri. Anan wajen sai ka nemi watan asalin hanya wadda ka ga ita ce majiji ciya, ita ce ta dace da watan asalin hukunta ma'aikata. Idan ka duba ka ga cewa to alar misali ƙarfe takwas ne ake zuwa wajen aiki. To sai kuma sai kai ka duba sai ka ga cewa su wa'yannan ma'aikata gaskiya basa zuwa wajen aiki a wannan ƙa'idad da lokacin. Wasun su ko sai bayan kaman awa ɗaya zuwa awa biyu kafin nan za su zo wajen aiki. To ni gaskiya abin da nake yi anan wajen shine nakan kira su ma'aikatan in yi musu watan asalin magana kuma ja musu layi. Idan har naga to ma'aikata ba su watan asalin ɗauki darasi ba kuma sun ƙi su yi abin da watan asalin mu muke so a ma'aikata, to anan take akwai abin da muke ce mishi saladin. Nan take mu kan iya mu ba ma watan shi ma'aikaci ko horo ko kuma wani hukunci dai wanda shine ya dace, da daidai da shi laifin da yayi a wurin aiki. Nan wurin aiki za kaga akwai abinda muke amfani dashi wanda ake ce dashi "public service civil rule" to da nan public service civil rule ɗin nan shine muke amfani dashi don tsananin cewa ok. Wannan, eh, damuwan shi shine baya cika zuwa aiki da wuri. To wannan laifin sai ka duba a cikin general rule ɗinka, za ka ga abin da ake watan hukuncin, irin hukuncin da ake yi wa watan shi mutumin da ya yi wannan irin laifin. To akwai hanyoyi da yawa na wajen magance damuwa wanda idan to damuwan ya dame ka kaman alar misali rashin zuwa aiki ne. Yau idan ka tsayar musu ka ce to duk wanda bai zo aiki a lokaci ba za a cire mashi alar misali dubu ɗaya ko dubu biyu a salary. Sai kuma ma'aikatan nan suka lura cewa eh tabbas fa wannan ana cire musu kuɗin nan. To kaga ko ba, kowa bane zai so a yi mishi haka. Nan take za ka ga ma'aikata suna watan asalin tattaku, suna watan asalin gyara halayensu da kuma ayyukansu wajen aiki.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Ba zo ma'ana, wannan shine wato asalin tambayan da aka yabi. Kuma shi tambayan yana so ya ji watan asalin irin dabarurrukan da muke amfani da shi wajen kare kanmu daga sauro. To, kamar yadda muka sani sauro ne wani kwaro ne wanda yake da wata asalin matuƙar ta dama mutane hankali. To idan ba mutane kamar sun zo lokacin bacci sun kwanta ba, na farko yana damun mutane da ƙara. Akwai wani irin kukan da zaka ji yana yi kamar jiniya. Na biyu, yana wata asalin cizon mutane. Akwai zafi da za kaji idan sauro ya cije ka. To, na uku kuma shine yakan asalin watan taimaka wajen yaɗa cutar da ake ce da ita malaria. To ɗan uwa kaga sauro ba a ƙwaro bane wanda mutane suke so to, kamar yadda zan faɗa muku, ina da ɗan dabaruna zuwa ɗaya ko zuwa biyu wajen kare kaina daga sauro. Na farko shine ina amfani da repellent. Ina amfani da watan abin da ake ce da shi ko sholtos da muke faɗa mu Hausawa, wanda idan muka wato asalin fesa, wannan abune sinadari ne wanda yake wato asalin kashe wa'in nan ƙwari masu suna sauraye. To, fa kullu yaumin mukan yi ƙoƙari mu sa shi a cikin gidajenmu ko wajen da za mu kwanta. Kamar alal misali, minti ashirin zuwa minti talatin kafin mu shiga. Wanda bayan ka fesa, yaɗan ɗauki ɗan tsawon lokaci. Ƙarfin shi yake raguwa kuma yana fita daga cikin ɗaki. Kuma yakan yi aikin shi yanda ya kamata, yana kashe sauro. To, bayan shi kuma akwai abin da muke amfani da shi, abin da muke ce da shi mosquito net. To, shi mosquito net ɗin nan wani raga ne wanda turawa suka yi. Wanda komai gangancin sauro ba zai samu daman ya shiga har ya same ka, ko ya sami wani ko gangan jiki da har zai ci ciza ko ya masa wannan illa. Matan ya, yaɗa masa cuta ta maleria ko kuma ba ya, ya watan asalin cutar da kai wajen ko jin zafi ko kuma ya dame ka da kuka. To, wannan shi ma abu ne wanda muke amfani da shi. Zance maka kusan ko wane gada ma, umba wani ikon Allah ba, sikan yi amfani da wannan mosquito, akwai mosquito net. Akwai kuma locally made our da muke wato amfani da shi. Watan ana ce mashi pia pia. Shi ma repellent ne insights decidely ne. Shi ma wani lokaci mukan fesa shine a cikin ɗaki. Ko kuma wani lokaci mu ɗan ɗiga shi a kan wato asalin fitila. Yana ɗan gonewa waɗan da zakaga cikin ɗaki. Shi ma yana kashe sauro. Wani lokaci kuma mutum ya rufe jiki, da ba zai ba ma sauro watan hanya ta har zai shiga ya sami gangan jikinshi ba. To, ina ga waƴan nan sune daga cikin hanyoyin da muke bin wajen kare kanmu daga sauro.

Yaya kake bayar da ra'ayinka a aiki? To, tunda tun farko mun ce wajen aiki ba gida bane kuma wajen aiki ba mallakarkanka bane, ba watam bana ka bane. Balle koka ce za ka yi irin mulkin kama karya ko kuma sai dika abin da ka ga dama za ka yi a wurin aiki. To, a wannan tambayan da ake yi shine yaya kake bayar da ra'ayinka. Watan ra'ayi, watan shine kamar ace shawari ko kuma abin da kake tunani ko ace opinion ɗinka a wurin aiki. To, shi wurin aiki wuri ne wanda muke shuɗanya da duka mutane, watan ma'aikatar mu da muke aiki a wuri ɗaya. To, kaga a kullum yomin kuwa ƙoƙarinmu shine mu gaya cewa wannan ma'aikata tamu ta ci gaba. To, mukan yi watan abun da muke kira kamar annual meeting ko kuma monthly meeting a ofisoshinmu. A wajen idan mun zo mun yi meeting a wajen akan watan yi jerin gwano na watan asalin kamar matsalolin da ake fuskanta a ma'aikatar. To, idan an yi watan asalin jiro wai na matsalolin an kuma faɗa ma mutane an faɗa aibunsu a watan abin da suke jawo wannan ma'aikatar. To, bayan an gama a lokacin akan ba ma ma'aikata watan irinmu irin mu dama mu ma mun ba da watan opinion mu ko mu faɗi irin ra'ayunmu ko mu faɗi abin da muka ga ya cancanta. To, gaskiya ni shawarin da nake bayarwa a ma'aikata ni na kan ba da shawara ne wanda naga ya asalin dace. Kuma shawara wanda a ganina shine ya kamata a yi, kuma shawara ce wanda a ganina na nake ganin cewa idan an yi ta lalle ko zamu watan samu maslaha ko kuma mu samu mafita me watan asalin mai amfani. To, bayan ka ba da naka ra'ayi a wajen aiki sai ka jira ka ji sauran ra'ayoyuka na mutane. Idan sun ba da nasu ra'ayoyin sai kaima ka ɗan sake zuɓa ka zauna ka yi scrutinizing ka bincike a cike. A'a, a cikin ra'ayi da wannan da wane da wane da wane suka kawo. Wane ra'ayi ne nake ga cewa zai yi amfani. To, idan kunyi haka to kaga nan akwai wata asalin progress, wata asalin cigaba a wajen aiki. Tunda ba a yi ra'ayi kan mutum yake yi ba, abune wanda ana yin shi bisa ƙa'ida. Imma ka kawo ra'ayi za'a duba a gani a shin wannan ra'ayi naka idan an yi, anya munakan hanya ko kuma anya mun sauka akan hanya. To, duk waɗannan abubuwa waɗanda ake dubawa ne a wajen bayar da ra'ayi ko kuma amfani da wato shawarwari da aka yi a wajen aiki. To, gaskiya ni ina watan bayar da ra'ayina a aiki. Watan a na tsani idan naga ya kamata, indanaga kuma bai kamata ba, bana watan shiga, bana balle ace koda, bana bada ra'ayi aka yi, bana bada wani negative ra'ayi akan wajen aiki. Duk abin da na san ya kamata a wajen aiki shine iya ƙoƙari mun baki ƙoƙari na nake ganin mun yi shi kuma mun ƙoƙarta mun ga aiki ya tafi da kyau.